Muna rubuta kashe kuɗi a wurin aiki, sabida abin da aka kashe za ka rubuta abin da aka seda, sannan da abin da ya fita. Sabida hakan yana da matuƙar muhimmanci, nan ne za ka gane lissafi mai kyau.